Wane shago kake fi zuwa? To, ni ban san wa yake muku wannan hausan ba. Saboda shi hausan yana yin kamar gwaranci gwaranci. Amma dai, shi shagon da na, abin da ya kamata a rubuta wanne shago ka fi zuwa. To shagon dai da na fi zuwa shaguna ne guda kamar guda huɗu. Na farko, wanda na fi zuwa a ciki shine shago na inda nake sayar da abubuwa kamar irin su masara, shinkafa, wake, dawa, dauru, gero, farin wake da waken suya, magi da dai sauransu. To sai kuma shago na biyu, shagunan da nake sayo kaya. Akwai shagon wani abokina ana ce mishi Abba, yana sayar da kaya ne kamar irin kayan da ake amfani dasu yau da kullum. Na sayar da irin su abin da kuma na fi saya a wurin shi ne akwai taliya, akwai wake, akwai No sorry ba wake. Akwai taliya, akwai macaroni. Su wa'annan su na fi saya a shagon shi. Sai shago na biyu da na fi zuwa shi ne akwai shagon Alhaji Musa wanda yake sayar da magi. Suna ce mishi Musa mai magi. To a nan nake sayan magi kamar irin mai tauraro, tera, dangote da kuma sauransu. Sai kuma shago na uku, akwai shagon wani Alhaji Musan Shima. Shi kuma abin da nake saya a wurin shi ne akwai nakan sayi kayan hatsin a wurin shi. Wa irin su masara, wake da sauransu. Sai na biyu nakan sayi garin tuwo a wurin shi. Sai shagon huɗu da na fi zuwa shi ne akwai shagon da suke sayar mana da mai. Inda muke sayo manja. To wannan shagon ma ina zuwan shi sosai. So in ka duba shagunan da na fi zuwa dai duka sun danganci shaguna ne da ake sayar da kayan abinci. Saboda ka san shi kayan abinci yau da kullum ne. So shi ya sa mu ka fi zuwa wannan shagon. Shi ya sa na fi zuwa wa'innan shaguna. Tunda shi nima abin da nake sayar da wake nan. So shagunan dai da ni na fi zuwa ke nan. Akwai shagon Abba, akwai shagon wani Alhaji Musa mai magi, akwai shagon Musa mai magi. Sannan akwai shagon wani Lawal. Shi kuma inda yake sayar mana da mai. Su wa'innan shagunan su na fi zuwa. Sai kuma shagon da na fi zuwa kankar shi ne shi nawa shagon. Nawa shagon shi kuma na fi zuwa. Yau.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To a gaskiyar zahiri wannan tambaya tambaya ce mai wahalar amsawa. Saboda in ka ce sau nawa nake amfani da wayana zan iya ce maka sau ba iyaka. Saboda yanzu misali abu na farko kaman wannan abun da nake na salen siyo ɗin ka ga da wayata nake amfani. Sannan idan an kira ni da waya nake amfani. Idan zan kira da wannan wayar nake amfani. Sannan idan na je kasuwa da waya nake amfani in tura masu kuɗi. Sannan ni ma in an zo shagona da waya ake tura mini kuɗi. Sannan idan an biya albashi ta waya ake nake ganin an tura mini. Sannan da ɗin da ɗada idan zan yi kallo a waya nake in kallo ma'ana in zan kalli movie kaman fim haka da waya nake amfani in kalla. Sannan idan zan haska fitila wayan da nake yi a yanzu haka shima da fitilan waya nake amfani. Sannan idan zan yi storing abu wato zan yi saving saƙo to shima da waya nake amfani. So ina amfani da waya wajen abubuwa sosai gaskiya. Kusan komai da nake yi da waya nake yi inyi yau abun da ya shafi yau da kullum. Dan gaskiya ba zan iya cewa ga wani lokaci da wayana bata tare dan ni ba. Sai dai in ci idan ma zan kwanta bacci ita nake fara ita nake taɓa wa karke sannan in na farka ita nake taɓa wa farko. So waya ta riga ta zama kaman wani ɓangare na jigo na rayuwata. Don haka waya da ita nake amfani a ko da yaushe. So in ka ce yaushe nake amfani da waya bazan iya cewa ga ko sau nawa nake amfani da don zan iya cewa sau ba iyaka sau ko da yaushe. Iyaka yawan adadin ina amfani da waya iyaka yanayin adadin lokacin da bukatinta ya tashi. Tunda yanzu kusan komai na rayuwan nan da wayan ake. Kama daga kiran waya, kama daga sayan kaya, kama daga tura kuɗi da kama daga kar karɓan kuɗi duka da waya ake amfani. Kama daga haske har ta karatu da waya muke karatu. Sannan in ta kama in zamu tura saƙo da waya muke tura saƙo. So gaskiya ina amfani da wayata ban san ko sau nawa ba a rayuwata. Yanayin yawan amfani da wayana bazan iya ƙayyacewa ba.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? So a duk lokacin da ruwa yake zuwa ana gani hadari kenan. Ina yin abubuwa da dama. Na farko, nakan yi kai kai idan akwai abubuwa a waje wanda ba ma buƙatar ruwan ya taɓa su. So ina ƙoƙari in kwakwa shi su shiga da su inda ruwa ba zai dake su ba. Sannan na biyu, tun da muna son ruwa musamman irin ruwan, ruwa irin na sama ne, mukan fito da abubuwan tarar ruwa da za mu tara su a gefen kwano. Saboda idan ruwan sama ya sauko ya taɓa su, so wannan taɓa sun da zai yi sai mu samu ruwa kenan. Mu tara ruwa wanda za mu yi amfanin gida da shi na yau da kullum. Abu na uku shine idan, idan kuma ba a gida nake ba, naga alamun ruwa so nakan yi ƙoƙari duk yadda za a yi inda zan iya kawo wa gida in taho gida. Saboda ba na son ruwan idan ya zo ya dake ni. To amma idan ina nesa da inda ruwa ba zai iya, ba zan iya fakewa ba. So abun da nake yi shine, um, ba zan iya kawo gida bai dake ni ba. Nakan samu guri in faki ma'ana idan rakaɓe inda ruwa ba zai dake ni ba. Sannan akwai addu'o'i da ake yi idan ruwa yana sauka saboda a lokacin idan an yi addu'a, addu'a tana amsuwa. Shi ruwan sama da yake zuwa ruwa ne mai albarka. So dan haka ruwa ne da muke ƙoƙari idan zai zo muyi kai kai saboda mu, mu du wani gajiyar da ruwa yake tafi da shi mu samu. Kuma ana guje wa ruwa kada ya dake ka, ya dake ni saboda yakan sa mura, yana sa ciwon tudu wa'yan nan abubuwa ne da muke yi guda. Shi yasa ba ma son ruwa ne. Amma duk da haka, haka ga wani lokacin irin ruwan yana zuwa ba ƙataten ma'ana ba a shirya mishi ba to wannan kuma ba'in da ka iya dole ka bari wannan ruwan ya dake ka. Wannan dai so fa su ne abubuwan da muka fi yi idan lokacin ruwa ya sauka. Na farko, za mu kwakwa shi kaya da suke waje misali kamar in ka yi wanki ka shanye kaya, haka in ya dake, in ruwa ya dake shi haka ya dawo baya. Na biyu, idan akwai irin su abubuwa a waje kamar an shanye abu ana so ya bushe kamar abinci, to akan kwashe a shiga da shi kan ruwa ya dake. Sannan akwai kai kai. Sannan abu na biyu shi, shi ne idan za mu fiffitar da robobi domin mu tara ruwa saboda in ruwan ya sauko mu samu. Sai abu na uku shine zamu, zamu faki saboda kan ruwa ya dake mu. Abu na huɗu, idan muna ba ma gida kuma za mu faki a waje. Abu na biyar kuma in idan an samu matsala ruwan ya dake mu to mukan ƙoƙari mu zo gida mu sa ruwan zafi sannan mu ɗa, mu ɗan ɗumama jiki. Wa'yan nan su ne abubuwan da muka fi idan ruwan sama yana zuwa. Tun da, dai mu a wannan bayan da aka ce me kake yi da lokacin ruwa yake zuwa? To muna tunanin ruwan sama ake magana.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Wannan tambayan sai ta ɗan ban dariya. Saboda a matsayina na manomi, ai babu abin ma da na fi so nake yawon yi a rayuwa ta irin shuka tsire-tsire. Saboda tun da na taso abin da na tarar a gidan mu ke nan ana yi shi ma'ana shuke-shuke da noma. Ma'ana noma da kiwo. So abubuwan da nake shukawa a gida suna da yawa, tsire-tsire. Abi na farko ka ga ina shuka dankali, dankalin Hausa da dankalin turawa ma'ana Irish potato da kuma sweet potato. Na farko ke nan wannan su kuma abun da nake yi noman buhu nake yi da su. Akwai buhun siminti yanda zaka samu ƙasa ka haɗa ƙasan da takin gida kaɗan yayyafa mata ruwa sannan ka shuka dankalin ka. Wannan in summary ke nan. Sannan ina shuka doya, ina shuka, um, lemu, ina shuka su atarugu, su tattasai, su tumaturi duka wayannan ina yin noman su a buhu. Sannan ina shuka kuma akwai shukan gwanda kuma da nake yi daga ta bayan bayan can gida. Akwai gwanda, akwai lemun zaki, akwai gwaba, akwai mangwaro. Wayannan su ma shuke-shuke ne da nake aiya. Sannan akwai kuma shuke-shuke na abincin da ake ci kamar irin su masara, irin su dawa. Wayannan biyun dai su muka fi sai wake. Wayannan su na fi yi. So wa'annan su ne kaɗan daga cikin shuke-shuken da muke na tsire-tsire a gida. Ya kama da shuka irin na buhu. Akwai shuka na kayan lambu, akwai shuka na kayan abinci wanda kowanne a gidan an raba su da kowanne tsarinsu. Wannan ana ba shi ruwa yanda ya kamata wa-- kowanne ana ba shi ruwa yadda ya kamace shi. Su kuma wayannan abubuwan da muke shukawa a gida tsire-tsiren da tsire-tsire ne da ake yin amfani da su yau da kullum. Wayannan su ne dai kaɗan daga cikin shuke-shuken da mu muka fi yi. Ko in ce ni na fi yi a gida na. Ina shuka kayan abinci, ina shuka kayan marmari sannan ina shuka tubers waɗanda ake amfani da su yau da kullum. Domin a matsayina na manomi abin kunya ne a ce sai na je na dinga sayan abinci. So nakan yi ƙoƙari a ƙalla ƙashi saba'in zuwa ƙashi tamanin na abin da nake ci ya zama na a gida na nake nomawa. Kuma tun da dai rayuwa ta yi wahala in ka ce kowanne za ka saya to kaga ba za ka ji daɗin rayuwan ka ba. Wannan shi ne.

Kana sanya safa a kullum? Eh, magana ta gaskiya ba kullum nake sanya safa ba. Ina sanya safa ne daidai da yanayi da zamani ga lokacin da ake ciki. Misali, ina sanya safa lokacin sanyi saboda gudun kada ƙafa ta daddare ta yi ƙaushi, so ka ga safa yana taimakawa sosai. Sannan ina sanya safa idan zan je gona ma'ana inda zan je akwai kura, so wannan yana rage, um, kawo datti da kuma kama da taƙa. Sannan ina sanya safa idan, idan ina sanya safa idan na sa takalmi mai rifi, shi ma safa yana taimakawa sosai. Sannan abin, abin daɗawa shi ne shi ma ina sanya safa idan kuma ina so in ci gayo wanda ya buƙaci sa safan. Shi ma wannan ina sa safa. So waɗannan dai su ne. Sannan wani lokaci kuma ina sanya safa don gayo, in yi gayo, in cancanci. So waɗannan duka yanayi ne da ake sanya safa. Saboda shi sanya safa, sanya safa ya danganta ne, ya kamata mutum ya sanya safa domin, domin wasu abubuwa saboda abin da za ka yi a rayuwa na ya kamata a ce kana yin shi ne da manufa. So kamar irin sanyi ba ma safa ka ɗeba tufafi. So a wannan yanayi tun da muna magana a kan safa ne, to ita safa ina sanya ta ne a lokuta kamar haka. Lokaci na sanyi, lokaci na, in na sa takalmi mai rifi sai kuma ina sa ta domin gayo. Sannan ina sa ta domin kuma in, in, in, in, in, in, in, in, in ƙara datti domin kada ya taɓa ƙafa na wanda ka ga da ka cire safan ka ka siyi wankewa. Waɗannan su ne dalilai da lokuta da nake sanya safa. Sannan safan hannu hannuwa ana sanya wa musamman da lokacin sanyi.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? To gaskiya, kowanne da dalilin da ya sa nake son zaman shi. Misali, shi zama a ƙauye ya fi bada damammaki na samun kuɗi sosai. Saboda kaman mu a ƙauye, a can muke noma da ƴan ƙananun kasuwancin mu. So kuma rayuwa tana da sauƙi a ƙauye. Abin da za ka yi amfani da dubu ɗaya ya ba ka, to in ka zo a birni ba za ka iya biyan dubu biyar ma bai maka ba. So gaskiya in ka kalli yanayi na sauƙin rayuwa, zama a ƙauye ya fi. Musamman ka gan mu manoma, in aka ce ruwan sama ya sauka mu kan koma ƙauye, domin mu yi noma abubuwan da zai riƙe mu a wannan shekarar da izinin Allah. So ta wannan ɓangaren sai mu ce mun fi son zaman birni. Amma idan zaman ƙauye kai, idan ka dawo ta ɗaya ɓangaren shi kuma a birni yanayin rayuwan tana da tsada, sai dai kuma kayayyakin more rayuwa sun fi yawa a birni. Kaman irin su wutan lantarki, kaman irin su duk abin da kake nema za ka samu, kaman irin su abubuwan dai more rayuwa da yawa. To an fi, mun fi samu su a, a, a birni. So don haka zaman ya danganta ne a ƙauyen ko a birni, um, abin da ya kamata.